Ban gaya ma jama'a magana, ina shiru in zo na rufe asiri. Ban hira da jama'a, ina kiyaye mutane saboda anjima ya rike asiri shine sarki. In ba ka maganganu da yawa, za ka samu nasara akan damar mutane.

Ba na duba kalanda kullum sai dai an lokacin albashi ya kusa kamar Sati ɗaya da albashi suna samo damar duba kalanda. Na mambar samun kuɗin lokacin a ban da lokacin bayan lokacin ba na duba, ba na duba kalanda sai daga baya.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci, ko kuma muce a jaranci shi ne ka san menene kwastomomin ka, suna so. Kafin ka fara sayar da abu, ka duba a gefen da kake, menene mutane suna so, menene zai fi tafiya in kana sayar da shi. Sannan kuma, yanda kake zumunci da kwastomomin ka yana da mahimmanci sosai.

Ina share gida a rana sau ɗaya. Wata rana ma ina yi yafi sau ɗaya ko sau biyu a sati. In aiki ya riƙeni a can lokacin bani samu daman hutawa kenan. Amma ko samu daman huta ina samu in share kuma da rana.

Za' ba ni dama, da zan so a canza mana lokacin tashiwa a wurin aiki domin ba'a tashi da sauri tashiwa karfe shida. Kamin mutum ya kai gida karfe bakwai ya riga yayi. Ba daman girki, gagajiya ko wanka ma, wani lokaci na gagare mutum, saboda lokacin tashiwa a wurin aiki.

Ina wanke tufafi so ɗaya a wata uku. Yana yi da inda na kama kai na. In ba ta yi datti ba, wani rana ma ina kai kusan wata shida ma ban sa su a cikin ruwa ba amma in ta yi datti nan da zan kama dama in wanke.

Ni mai saurin dariya ne, ko abin da bai sa mutane dariya ba, ni zan iya ka gan ina dariya. Kaman masu wasannin koyo koyo ina sa ni ina dariya, kala fim yana sa ni ina dariya, masu magana su sa mutane dariya duk ina dariya a kansu.

Burin mu a cikin aiki, a wurin aiki shine ana biya da tsauri, kamin lokacin, kamin kashe watan ana karaba a ba shi. Ban da haka kuma akwai wasu ƙananan abubuwa da ake ba da shi da yana sa mutum yasa samun kuzari yin aiki.

In da in ke shaƙata lokacin hutu shine, zan je in siya abinci a titi ko kuma a rumfa. Zan siya lemo mai sanyi, in dawo in zauna gida, in kunna fanka, ina hura iska ina ci abinci ina miki ƙafafu wa.

Eh, a lokacin sanyi dai ina son fanka, saboda fanka yana ɗan, baya hura sanyi sosai haka, Maza ka ga ya kaɗan zona cikin ɗaki amma in mutum ya yi amfani da AC a lokacin sanyin gaskiya yana iya kawo sanyin ƙashi. Amma ni ba mai son AC ba ne sosai haka, ya sabi ada a kwai lokacin da na ji na ɗan ji kama sanyi na ƙashi na sai i kama ni.

Eh ina kunna sanarwar apps masa-masu apps masan ba de labarin duniya mai ke faruwa, ban da ita masu apps dai suke nuna ya mutum zai iya samun kuɗi, eh ina kunna irin su apps nan.

Gaskiya miya mai sanyi baya daɗin cin abinci. Saikaji kaman za ka yi amai in ka ci miya mai sanyi. Na fi son miya mai zafi domin ina daɗi da abinci. Musamman zakaje tuwoma kaman tuwo da miyan taushe ko miyan yauki yana daɗin ci a zafinta. In yayi sanyin gaskiya babu daɗin ci abinci da shi.

Eh, in ayuka, ayyuka sun yi min ya wa, ina raba wa, sai in nema wanda za su yi min temako, wasu ma ayyuka, ko kuma ayyuka da sun gagare ni, sai in nema wasu in ba su, su taimaka mun, sai in yi sauri in gama, in gama ayyukan, da dama in samu wani nayi kuma,

Na fison ɗaki mai wurin dafuwa a ciki, dazan iya yi dafuwa abinci ba saina fita waje. Jama'a sun san mai nike dafawa ba. Dai ɗaki mai wurin wanka a ciki da wurin bayi, wato ba saina fita waje a ganni ina son yin bayi ba, sai kuma in zan wanke kaya, in yi wanke kaya cikin ɗaki ba wanda zai sani.

Shiri a ƙarshen mako shine ina shiri in samu dama in wanke kaya na sa in yi girkin da zai ɗauke ni zuwa mako mai zuwa har zuwa ƙarshen. Sai in yi gugan kaya ban da aka, in zauna in kalla fim kamar yau dai zalla ranar kalla fim ne daga gara safe zuwa yamma.

Ba na, ba na sanya tunatar wa don ayuka saboda me? Ni ba mai mantuwa bane. Duk abin da na ce zan yi, ina tuna ma zan yi ta. Komi ya taɗo ke ni da ni santa. Ba na mantuwa, so ba na son ya tunatar wa don ayuka.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo daga kaman hotuna, lambobi da sakonai da wasu takardu. Idan na makaranta da an ja niman aiki za a tura to, ina yi ajiya a gizo daga masu masa. Akwai wasu ajiya da ake biya, amma wadanda nike yi na kyauta bana biya bane.

Da na fara aiki da aikin na shiga mun kai, ina yin aiki bayan lokaci. Amma da na gane wai ba a biya ko ka yi aiki bayan lokaci, ka yi wa kayan ka ne, ba wanda ya ce zai biya ka wani abu. Sai na daina aiki bayan lokaci. Yanzu dai dai lokaci na yi sa in tashi in kulle nan da gobe su a cigaba da aikin. Ba zan ce wai in dawo daga baya a yi wani aiki ko wani abu haka.

Na fi son malami masu hankali mara ihu da iko yana koyarsuwa. Za ka yi in ka yi tambaya ko sannawa ka yi tambaya ba za su yi fushi ba. Za su bayyana maka kuma ka kara gani da kyau kuma su ce ma ka yi tambaya duk wurin da ba ka gane ba. To irin malamai da nake so kenan, ba wanda karamin abu zasuyi hau shi.

Ba na son hannu a sakonni a sakonninku da ake tura, da sakona da ake tura ne, ko in rubuta ne balle ma ne ba mu tura tsako ba ne, so ko ya aka kawo shi. Ba na son sa hannu kare kawo min matsala nan daga baya, sa’an na kiyaye dokoki da abin da ya sana cikin masloli.

A wurin aiki ne bani da daman kallo waya amma a gida ne gaskiya bana iya kirgawa. Ba ko wane lokaci da mintoci waya tana hannuna na na dubi dubi ab mu ke faruwa a gizo, ban da shi haka kuma in ji labarin duniya eh da ke faruwa a kasar mu.

Jaka danaki amfani shi, jaka da ake sa komfuta acikin, Wata jaka mai mar, me itance mara hannun da ba a sa baya wanda ake riƙe a hannu haka, A sa komfuta a ciki, ko su fifa da ake ce dokument. Irin jakan na fi so ban da haka, bansanma akwai wata jaka da na fi so fiye da haka ba.

Abun yake ba ne, bane kwarin gwiwa a aiki shine kuɗi da ake biyana a karshen wata. Wannan haka gaskiya ba abunda ke ba ne gwiwa wurin aiki, ammai aikimma ba ko wanda lokacin mutum da keda jin daɗin zuwa yin shumba.